Ina kake son ziyarta idan ka samu dama? Akwai wurare da dama a duniya da suke jan hankalina, amma mafi yawanci ina mafarkin ziyarta wurin da ke da tarihi da al'adu masu karfi. Ina son wuraren da za ka iya koyo daga rayuwar mutane, ba wai kallo kawai ba. Kana son ziyartan wani wuri a ƙasarka ko a ƙasashen waje? Wasu lokuta ina tunanin ziyartar wurare a cikin ƙasa, garuruwa masu tarihi, tsoffin gidaje, da wuraren da aka san da al'adu na gargajiya. Amma a gefe guda kuma, ina sha'awar ganin wasu ƙasashen waje domin in ga yadda rayuwa take can da bambancin al'adu da tsarin zamantakewa. Me yake jan hankalinka idan kana tunanin ziyara? Shin yanayin ƙasa ne kamar duwatsu ko guna ko teku, ko kuma gine-ginen zamani da tufin wurare masu tarihi? Ina kuma son wuraren da ake samun abinci na gargajiya, domin abinci hanya ce mai kyau a fahimtar al'adar mutane. Wane lokaci ka fi son tafiya? Ina son tafiya a lokacin da yanayi bai yi tsauri ba, ba zafi sosai ba, ba sanyi mai tsanani ba. Hakan yana ba ka damar yawo cikin natsuwa, ka ɗauki lokaci kana kallon abubuwa da kuma ɗaukar hotuna. A ƙarshe, ziyara ba kawai tafiya ba ce don nishaɗi. Hanya ce ta fadada tunani, koyon sabbin abubuwa, da fahimtar duniya daga wata sabuwar fuska. Duk inda kaje kana komawa gida da sa babbin tunani, labarai da kwarewa, da s- za su kasance tare da kai har abada.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so a gidanka? A ganina kayan daki masu sauƙi amma masu kyau su ne mafi dacewa. Ina son kayan da ba su cika dokar sarari ba amma duk da haka suna ba da kwanciyar hankali da kyau ga ido. Kana fi son kayan daki na zamani ne ko na gargajiya? Wasu mutane suna son kayan zamani masu launuka, masu haske da tsari mai sauƙi. Ni kuma ina jin dadin kayan gargajiya musamman waɗanda ake yi da itace mai ƙarfi. Irin waɗannan kayan suna da ɗorewa kuma suna da kyau gani na musamman. Wane abu kake la'akari da shi kafin ka siya kayan ɗaki? Abu na farko shine jin daɗi. Kujera ko gadon dole ne su kasance masu ba da kwanciyar hankali. Haka kuma ina duba inganci da tsahon lokaci da kayan za su iya ɗauka kafin su lalace. Farashi ma yana da muhimmanci domin kowa yana so ya sayi abu mai kyau amma a farashi mai sauƙi. A ina kake so a aje kayan ɗaki a gida? Ina so a tsara daki yadda zai kasance da fadi, ba cike da kaya ba. Idan kayan daki sun yi yawa, daki kan rasa kyau da natsuwa. Tsari mai kyau yana da, tsari mai kyau yana sa gida ya zama wurin hutawa da annashuwa. A ƙarshe, kayan ɗaki suna taka muhimman, muhimmiyar rawa a rayuwa yau da kullum. Ba wai don amfani kaɗai ba ne har ma suna nuna halin mutum da irin salon rayuwar da yake so. Zaɓin kayan daki masu dacewa yana sa gida ya zama kamar gidan na gaske.

Yaya kake gaishe wa mutane idan ka haɗu da su? A al'adarta, gaisuwa tana da matukar muhimmanci domin ita ce farkon hulɗa tsakanin mutane. Duk inda ka je, ko gida, ko kasuwa, ko ofis, gaisuwa tana nuna tarbiyya da mutunci. Da safe, yaya kake gaishe wa mutane? Sau da yawa ina fara da ina kwana ko barka da safe. Bayan haka ana iya tambayar lafiyar gida, yali da aikin da mutum yake yi. Irin wannan gaisuwa tana sa wanda ka haɗu da shi ya ji ana darajarsa ba wai ana wucewa kawai ba. Yaya gaisuwar ka take da manya? Ga manya ina gaishe su da ladabi sosai tare da sassauta murya da nuna girmamawa. Wani lokaci ana durkusawa ko langwashewa kaɗan musamman idan al'ada wurin haka take, amma darƙar wannan a matsayin alamar tarbiyya mai kyau. Yaya kake gaishe wa abokai da yan uwa? Anan gaisuwa kan fi zama ta kusa da zuciya. Ana iya yin murmushi, dariya ko ma tambayar halin da ake ciki sauƙi. Gaisuwa irin wannan tana ƙarfafa zumunci da kyakkyawar alaƙa. A wurin aiki fa, gaisuwa tana kasancewa cikin ladabi da girmamawa amma ba tare da tsawaita lokaci ba. Barka da aiki ko ina yini na iya wadatarwa amma har yanzu tana nuna kyakkyawar mu'amala. A ƙarshe, gaisuwa ba kalmomi kaɗai ba ce, tana haɗa da fuska, murya da hali. Kyakkyawar gaisuwa tana yin buɗe kofa ta zumunci, ta rage sabani kuma ta sa rayuwa ta zama mai sauƙi da daɗi tsakanin mutane.

Sau nawa kake share gida a mako? A yawancin lokuta ina ƙoƙarin share gida akala sau biyu zuwa uku a mako. Tsafta tana da muhimmanci sosai domin gida mai tsafta yana sa mutum yaji dadi da kwanciyar hakali. Yaushe ka fi son yin shara da sharewa? Wasu mutane sun fi son yin hakan da safe kafin su fita aiki ko makaranta. Ni kuma ina ganin safiya lokaci ne mai kyau saboda iska tana da sanyi kuma jiki yana da kuzari. Ina aka share da safe, gida kan kasance a tsafta tsawon rana. Wane sashi na gida kake yawan bada kulawa? Ciki, cikin da banɗaki sukan fi buƙatar kulawa domin sune wuraren da ake amfani dasu akai akai. Ina tabbatar da cewa ana share su sosai, ana wanke ƙasa amma ana goge wuraren da ake amfani dasu akai akai. Ana goge kuma tebura da kayan aiki domin gujewa kura da ƙwayoyin cuta. Kana yin sharan gida kai kaɗai ne ko tare da wasu? A wasu lokuta ana raba aiki tsakanin ƴan gida. Wani zai share falo, wani ɗaki, wani kuma banɗaki. Wannan haɗin kai yana sa aiki yafi sauƙi kuma yana kare da wuri. A ƙarshe, share gida ba aiki ne kawai ba, hanya ce ta kula da lafiya da jin dadin rayuwa. Gida mai tsafta yana kawo natsuwa, yana rage damuwa kuma yana sa kowa a gida ya ji dadin zama a ciki.

Wayarka na cika ajiya kuwa? A yau wannan matsala ce da mutane da yawa ke fuskanta. Musamman gani yadda ake amfani da wayoyi wajen ɗaukar hotuna, bidiyo da sauke manhajoji. Kafin ka ankara sai ka ga sakon ajiya ta cika ya bayyana. Me ke fi cin sararin ajiyar wayarka? A yawancin lokuta hotuna da bidiyo su ne ke ɗaukar mafi yawan wuri. Ana ɗaukar hoto a kowane lokaci, biki, taro, tafiya har ma da abubuwan yau da kullum. Idan ba ari ka goge wa ko tsara su ba sai su taru su cika ajiyar. Kana yawan sauke manhajoji? Wasu lokuta muna sauke manhajoji da yawa amma ba duka muke amfani da su ba. Duk da haka suna cin gaba da zama a wayar, suna ɗaukar ajiya da kuma rage saurin aiki. Share manhajoji da ba a amfani da su yana taimakawa wayar ta samu sauƙi. Yaya kake magance matsalar ajiyar da ta cika? Wasu mutane sukan goge tsoffin hotuna da bidiyo, wasu kuma su tura su zuwa ajiyar intanet ko katin kwakwalwa. Haka kuma tsaftace sakonni da safilolin da ba su da amfani yana taimakawa sosai. A ƙarshe, kula da ajiyar waya yana da muhimmanci kamar yadda ake kula da wayar kanta. Wayar da ke da ishasshen ajiya tana aiki da sauri, tana rage damuwa kuma tana sa amfani da ita ya zama mai sauƙi da daɗi a rayuwar yau da kullum.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? A ganina abu na farko shine tsara aiki tun da wuri. Idan na san abin da ya kamata in yi, ina raba aikin gida-gida domin kada ya zama min nauyi a lokaci guda. Wannan tsari yana taimaka min in fahimci inda zan fara da kuma lokacin da zan ƙare. Kana rubuta jadawalin aiki? Sau da yawa nakan rubuta jerin abubuwan da zan yi a rana ko a mako. Wannan yana sa in maida hankali kan abin da ya fi muhimmanci. Duk lokacin da na kamala aiki daya, ina jin ƙwarin giwa in matsa zuwa na gaba. Yaya kake kauce wa jinkiri? Ina kokarin guje wa abubuwan da ke ɗaukar hankali, kamar yawan amfani da waya ko hira ba tare da bukata ba. Idan ka ware lokaci na musamman don aiki, sai in ba kaina cikakken hankali a wannan lokacin. Hakan yana taimaka min in yi aiki cikin sauri da inganci. Kana neman taimako idan aiki ya yi yawa? Idan na ga aiki ya fi ƙarfina ko lokaci ya kusa ƙarewa, bana jin kunyar neman taimako ko shawara daga wasu. Yin aiki tare yana rage nauyi kuma yana taimakawa a kamala aiki cikin lokaci. A ƙarshe, kamalla aiki a lokaci, ba sa'a ba ce. Sa'a sakamakon tsari ne, dage wa da kula da lokaci. Duk wanda ya ɗauki waɗannan abubuwa da muhimmanci zai iya inganta aikinsa kuma ya cika kuma ya ci ma burinsa ba tare da jinkiri ba.

Sau nawa kake rubuto rahoto? A yawancin lokuta, hakan yana danganta da irin aikin da mutum yake yi. A wurin aikina, rubuta rohoto abu ne da ake yawan yi, domin rohoto hanya ce ta bayyana abin da aka yi, sakamakon da aka samu, da kuma abin da ake sa ran a gaba. Kana rubuta rohoto a kullum ne ko a mako? Wasu rahotanni ana rubuta su a kullum, musamman rahoton ayyukan yau da kullum. Wasu kuma na mako-mako ko na wata-wata ne, waɗanda ke tattara duk abin da aka yi a wani lokaci guda. Wannan yana taimakawa shugabanni da masu ruwa da tsaki su fahimci ci gaban aiki. Yaya kake shirya rohoto kafin ka rubuta shi? Kafin na fara rubutu, ina tattara bayanai da bayanan da suka shafi aikin. Ina tsara abubuwan da zan rubuta: gabatarwa, bayani, sakamako, da ƙarshe. Wannan tsari yana sa rohoto ya zama asarari kuma mai sauƙin karantawa. Me yasa rubuta rohoto yake da muhimmanci? Rohoto yana adana tarihin aiki. Yana nuna ƙoƙari da nasarorin da aka samu, kuma yana taimakawa wajen yanke shawara. Ba tare da rohoto ba, abubuwa da dama za su ɓace ko a manta da su. A ƙarshe, yawan rubuta rohoto yana ƙara ƙwarewa da fasaha a rubutu. Duk lokacin da ka rubuta rohoto, kana ƙara fahimtar aikinka da kuma inganta yadda kake isar da sako ga wasu cikin tsari da fahimta.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? A yau, mutane da yawa suna sha'awar ruwan 'ya'yan itace saboda yana da dadi kuma yana da amfani ga jiki. A wurina, shan ruwan 'ya'yan itace hanya ce mai kyau ta ƙara lafiyar jiki, musamman idan an yi shi daga 'ya'yan itace na gaske. Wane irin ruwan 'ya'yan itace ka fi so? Wasu suna son ruwan lemu, wasu ruwan mangwaro, gwanda, ko abarba. Kowane irin ruwan 'ya'yan itace yana da nasa dandano da amfaninsa. Ina jin dadi ruwan da ba a ƙara masa sukari mai yawa ba, domin hakan ya fi alheri ga lafiya. Kana shan ruwan 'ya'yan itace a gida ne ko a waje? A wasu lokuta ana yin ruwan 'ya'yan itace a gida, inda ake sarrafa shi da tsafta. A wasu lokuta kuma ana saya a waje, musamman idan ana cikin tafiya ko aiki. Duk da haka, yana da muhimmanci a tabbatar da tsaftar abin da ake sha. Yaushe ka fi shan ruwan 'ya'yan itace? Wasu mutane suna shansa da safe ko bayan cin abinci. A ganina, shan ruwan 'ya'yan itace a lokacin zafi yana taimakawa wajen sanyaya jiki da ƙara ƙarfi. A karshe, shan ruwan 'ya'yan itace ba don dadi kaɗai ba ne, har ma yana taimakawa wajen kula da lafiya. Idan aka sha shi cikin tsari da hankali, yana zama muhimmin bangare na rayuwa mai kyau.

Kana cin abinci da cokali ko da hannu? Wayan su lokutu ina cin abinci da hannu, wayan su lokuta kuma ina cin abinci da cokali. Bisa ga yanayin da na samu kaina, shi zai sa ni in zaba abin da na zana mura.